Na gode da wannan dantaƙaitaccen tambaya. Nawa ne yawan ɗaki a gidan ku? Ɗakuna a gidanmu ba su da yawa. Ba su ruci guda goma ba saboda ɗakunnanmu ba su da yawa. Daƙaitattune.

Na gode da wannan ɗan taƙaitaccen tambaya kana buga rubutu? Eh ina buga rubutu sau da dama, kullum ma na kan buga rubutu. In dai na tashi zan buga rubutu saboda in samu in samu abubuwan da zan rubuta su kullum.

Na gode da wannan ɗan takaitaccen tambaya, mene ne kake jin tsoro? Ina jin tsoron Allah saboda shine abin tsoro. Saboda Allah shi kaɗai ake jin tsoro. A duk yanda mutum ya shiga, shi kaɗai za ka iya jin tsoro ka samu tsira a rayuwan ka.

Na gode da wannan tambaya. Kana tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci. Kullum na tashi da safe zan tafi kasuwa saboda in je in yi kasuwanci a wajen aiki. To saboda haka shi yake bani karfin gwiwan na zuwa kasuwanci.

Na gode da wannan tambaya. Dangantakana da abokai a wajen aiki, dangantaka na da matukar kyau. Ina jin daɗin dangantaka tsakanin mu da abokai na wajen aiki, saboda muna da mutuntawa sosai. Muna matuƙa namu.

Yanzu mai kake yi? Ina sabunta shirye shiryen kwamfuta. Eh ina sabunta wa duk karshen wata. Saboda duk lokacin da aka sabunta shude shuryan kwamfuta yana sa kwamfutar ta dawo su aɓota yi kyau.

A gode da wannan tambaya. Ina ka je son ziyarta? Ina son ziyartan wajaje masu dama. Ina son ziyartan gidajen abokai. Ina son ziyartan kasuwa. Ina son ziyartan asibiti saboda duba marasa lafiya.

Na gode da wannan tambaya. Yanzu na ke magance koke-koke shine na kan saurari ƙorafe-ƙorafen kowa saboda in ji yadda mai matsala za su yi, ga ne me yake bukata don a magance masa koke-kokensa.

Na gode da wanan tambaya. Wane irin waya kake amfani da shi? Wayar da nake amfani da shi wata waya ne mai kyau mai suna Samsung to da ita nake amfani tana matukar mun dadin amfani.

Tsaya kake aiki tare da kungiya? Na gode da wannan tambayan. Da na ke aiki tare da kungiya shine ina yin duk wani abun da ya kamata zai bi a kungiyance saboda kula sa'an matsala ko waye yi abun da ya dace da shi.